Eh kayan ciye-ciye da na fi so suna da yawa gaskiya kuma mabambanta ne kuma akwai lokuta da dama wanda zaka ga na fi son wancan wasu lokuta kuma zaka ga na fi son waɗannan. Ya danganta da shi abin da nake son amfani da shi ɗin misali zaka ga akwai lokacin da zai zo wanda yake ina son amfani da ainihin abinci wanda yake dafaffe wanda yake dafa za a yi kamar shinkafa ko wake ko taliya ko macaroni ko da dai sauran abubuwa makamantan haka. Sannan sai ɓangaren kayan itatuwa nakan so abubuwa kamar haka. Nakan so abun da yake da an zaki sosai kamar su ayaba da gwanda da kankana. Duk wa'annan abubuwa ne wanda nake so sosai da sosai. Sai dangin abin da ya shafe kamar kifi ko nama. Akwai kifin da ake kiransa da suna banda wanda gaisasshen kifi ne to ina sonsa sosai da sosai kuma ina son amfani da shi ɗari bisa ɗari kuma ina jin daɗin amfani da shi sosai da sosai. Waɗannan abubuwa ne waɗanda yake son kuma yake son amfani da su a koyaushe a mabambantan lokuta. Alhamdulillah mun godewa Allah da kuma ya sa muke son wannan abubuwa ɗari bisa ɗari.

Akwai manufofi sosai da sosai wanda suka shafi rayuwa da kuma zamantakewa ta yau da kullum, ya danganta da yanayin lokutan da muke ciki zaka samu. Akwai manufofi kala kala wanda muke so mu cimma domin ainihin shi tsari na wata wata. Muna da manufofi da dama kuma ɗari bisa ɗari masu kyau masu inganci wanda za su amfani al'umma da sauran mutane na gari baki ɗaya. Waɗannan manufofi namun manufofi ne masu kyau wanda suke da matuƙar amfani sosai da sosai. Wanda duk wanda ya ji manufofin nan namu na wata wata zai ga cewa eh lallai wannan manufa ce ta yi kuma ba da wani abu na rashin daidaito wanda ya shafi ɗabi'a ko kuma al'ada ba. Manufa ce wacce take da kyau sosai da sosai.

Tabbas ina sayan hula. Mafi akasari na kan sayi hula a rijiyar lemu ko kuma in sa a kawo mun ita daga Maiduguri. Hula aba ce mai kyau wacce yaka mata dukkan wani wanda yake ɗan arewa kuma musulmi, ya dinga sata domin ita ce take bambanta musulmi da ainihin Kirista. A mabambantan yanayi da kuma lokuta za ka samu hula tana da matuƙar muhimmanci sosai da sosai. Domin bana jin daɗin yawo ma babu hula a kaina. Duk inda zani za ka ga sai na saka hula. Musamman guri wanda yake na kunya, guri wanda yake na taron al'umma, guri wanda yake na abubuwa da dama za ka ga sai na saka hula nakan je. Ainihi ina rawar waraye domin na kare mutuncina, domin mutane su girmama ni yadda ya kamata.

Tabbas na kan yi amfani da shi domin in babu shi ma ni ba na iya bacci kwata kwata, ko kaɗan ba na iya bacci in ban samu matashin wuya ba. Domin idan na kwanta dole ko da a kan titi ne in dai na fita zan yi bacci. Awa na guri wanda yake bacci ya kama ni sosai za ka ga sai dai na cire takalmina, na ɗora kaina in ya ɗan yi tudu shi ke nan. Amma tabbas ne ba na iya bacci ma in babu matashin kai a kusa da ni. Saboda abu ne wanda na riga na saba kuma yana da wuyar sha'ani. Dole in dai ka riga ka saba da amfani da matashin kai za ka samu cirri makashi a cikin ranka. Abu ne mai wahala, abu ne mai matuƙar hatsari. Mafiya yawan lokuta ma baya yiwuwa domin duk wanda ya saba da matashin kai za ka ga in bai yi amfani da shi ba kwata kwata baya jin daɗi ko kaɗan.